Waɗanni apps ne kake amfani da su sau ɗaya, sau da yawa? Kai, ina amfani da apps sau da yawa kamar irin su WhatsApp. Matuƙama sosai domin tallata kasuwancina. Bayaga haka kuma ma ba kasuwancina kaɗai ba, ina zumunci da mutane, 'yan uwa da abokan arziki. Shi ta cikin wannan WhatsApp ɗin. Gaskiya an yi hikima wurin ƙirƙirar wannan WhatsApp ɗin ba don wani abu ba saboda wani guri ne wanda a cikin sauƙaƙawa za ka isar da saƙonka ba tare da wani abu ya zo ya ɓata maka lokaci ba. Ko kuma a ce kuna da group haka, wannan group ɗin kuna da meeting ko kuma za ku yi meeting ta cikin wannan WhatsApp ɗin za a yi. Kama yanzu mu muna da wani ƙungiya da ake ce ma Cairo Kia Foundation. Wannan ƙungiyar in ban manta ba, jiya mun yi zama. Wannan zaman da ace badan Whatsapp ba za ta mana wahala tunda munyi alkawari ne zamu samu lokaci domin muyi wannan zama to amma kuma cikin Allah da ikon shi wasu da yawa suka ringa ba da shawarwari dangane da wannan haɗuwan da ya kamata muyi bai kamata mu haɗu ba a wannan lokacin. Ya kamata a ce mu bari sai wani lokaci na musamman. Apps da nake amfani da su kamar irin su Instagram, bacin Instagram muna da me ake ce ma YouTube da kuma abun da ake ce ma Lite Facebook. Waɗannan wurare ne duka, eh, na yaɗa guri abubuwa mabanbanta a duk duniya wanda za ka ga a banɗaran yaje inda ba ka yi tsammani ba. Waɗannan kafafe ne na sada zumunta da muke da su a cikin wayoyin mu ga kuma kamar irin su Viva Video wanda in ka yi bidiyo za ka je ka editing haɗin abinka ta cikin abinka ba tare da wani ka sha wahala ba. To wannan dai abubuwa da kuka gan su matuƙa suna da matuƙar sha'awa da kuma birge mutane da kuma sauƙaƙawa mutane domin yin wasu abubuwa mai amfani. To amma fa kai ni wane app ne ka fi amfani da shi? Gaskiya ni dai babu wani app da na fi amfani da shi kamar Facebook da kuma WhatsApp da Instagram, kai amma da TikTok. Especially TikTok saboda in kana amfani da shi akwai mataki wanda in ka kai za su zo su ce za su ringa fara biyan ka. To suna fara biyan ka shi ke nan kai ka sha kwana. Ko da a ce ba ka yin wani business, a ce iyashi kawai ka riƙe zai taimake ka arayuwanka hamma ka taimaka ma wasu na ƙasa da kai to amma fa ni a yanzu abinda na riga nasama raina zanyi fixing din wasu abubuwa kamar guda takwas domin su zaman mun sune jigo awannan business din da zamu fara shine na wannan applications din da nafi qauna kuma ma ni abin da nake da baƙata ma a ce ni yanzu da kaina na ƙirƙire wani app da a duk duniya ana amfani da shi kamar yadda mu muke amfani da na wasu. To ta yaya za mu fara wannan aikin? Kawai programming ne fa ba wani abu ba. Shi wannan programming ɗin in kana so ka fara shi ta ina ma mutum zai fara shi ne ma babban abin tambaya. Za ka iya fara shi ne, eh, daga fara bincikenka. Yaya ma ake ƙirƙirar abu? Kaza ka je ka shiga wurin research, ka je ka nemo wanda suke da ilimi a kan wannan abun domin su saka a hanya wanda nan da nan cikin sauƙi cikin sauƙaƙawa za ka fara wannan aiki ba tare da wani shan wahala ba. To amma ni yanzu fa, yanzu kawai abin da na yanke ma kaina shawara, ina so in ƙirƙira application kamar guda goma sha takwas waɗanda a duk duniya za su zama sun zaga duniya za a ringa amfani da su kamar irin ƙasashe manya haka, irin su Turkish haka da kuma irin su Chinese, Chineseawa da kuma irin inda ake ce ma America. Waɗannan ƙasashe da England indai har aka ce sun ansa wannan application naka hannu bibiyu. To nan da nan, nan da nan za ka ga abinka ya tafi. Yanzu kamar wani sabon abu ne da na gani America sun ƙirƙira wai shi ne ake ce ma Lemon 8. Abun nan ya birge ni wannan application ɗin matuƙa saboda yanda naga yana da sauƙin al'amari kuma nan da nan za ka ringa isar da saƙonka ta cikin shi ba tare da wani shan wahala ba ko wani matsala. Wannan application ya matuƙar birge ni sosai, sosai matuƙa saboda ni na kwana biyu ban ga wani app wanda yake da abubuwa da wasu manyan features da aka mai irin wannan application ɗin ba. To fa amma wannan wanda ya ƙirƙira abun fa yana da matuƙar basira, yana da matuƙar fasaha domin irin himmamun da ya yi amfani da su domin ya samon mu mutane sauƙi a irin waɗannan applications ɗin da muke da su. To amma ni ma in ina so in yi kalan wannan wani app.

Ina amfani da matashin wuya sosai mako matuƙar gaske makuwa. Matashin wuya yana da amfani, kana zaune a ɗan kan gadonka domin kana hutawa. Za ka sa matashin wuya domin ka ji daɗin kwanciya sosai matuƙa sosai ko kuma ma ka ji daɗin zama. To shi wannan matashin wuyan a ina ne ake samun shi? Kana samun shi a kasuwa kamar irin wannan kasuwannin da muke da su, irin su Sabon Gari ko kuma tudun wada hamma sahmaru ne. Amma in ina so in sayi wannan matashin wuya, abin da nakan yi, nakan tashi ne daga nan gida in hau abin hawa zuwa inda ake ce ma Randa domin in samu mota da ake ce ma motar Kano. In na je aka kai ni Randa, daga Randa abin da zan fara yi shine in ƙara hawan ƙarfen hawa, in garzaya in haɗu da wanda ake ce ma matawakili. Shi wannan matawakilin mutum ne wanda zai sami mun abin hawa wanda zai kai ni in tafi cikin ƙoshin lafiya. To ina ne zan samu wannan matawakilin? Zan tafi ne kawai direct kai tsaye cikin inda ake ce ma Tasha Mahutar Bayi ko kuma Mahutar Baƙo. In na je wannan kantin kwari, in na je wannan kasuwan kantin kwarin zan duba in gani meye saƙon da su ka ba ni. In su ka ba ni saƙon da zan je gurin sai in je in nemo musu abin da su ke da buƙata da su ke da ƙauna. In na je na nemo musu zan gama siyayya na. Ina gama siyayya na zan je kasuwan kantin kwari shi ma again haka in na je wannan kasuwan in nemo motan da za a ɗaukan mun kaya na. In na nemo wannan motan da za a ɗaukan mun kaya na sai in je shagon can da ake ce ma Mudassir and Brothers. Shi ma wannan shagon da kuke ganin shi shago ne mai ƙayatarwa gurin siyayya. Gaskiya wannan shagon duka manyan shago ne da kuma irin su Shehu Ɗan Kwarai dukansu suna da matuƙar muhimmanci in dai kana kasuwanci na irin wa'innan kayan material ɗin da ka ringa zuwa gurinsa kana siya. To amma ni fa a yanzu shagon da na riga na sa ma raina ina zuwa garin Kano, Kanawan Dabo in je in fara yin siyayya shi ne shagon Shehu Ɗan Kwaran nan da kuke ji ake ta faɗa a cikin social media. To fa amma fa a yanzu zamanin nan da muke ciki ba kowa bane yake da juriyan wannan kasuwanci saboda akwai faɗi tashi, akwai ƙalubale mabambanta. Ko da yake ba ma iyyanen ba akwai yanzu abin da za ka yi ne wanda babu ƙalubale. Ai komai za ka yi a rayuwa na sai ka haɗu da ƙalubale mabambanta kala kala. To amma kawai sa ma rai ne ka danne maranka ka yi kuma haƙuri da mutane saboda yanzu wannan yanzu a kasuwancin naka zai zo ya ɓata maka rai. Ko ya ɓata maka rai ba wani abu bane. Di yana ɗaya daga cikin alamun nasara. Kawai abin da ake so mutum ya yi haƙuri. In ka yi haƙuri Allah zai kai ka wannan matakin da kake so ka je. Shi ne kawai ne abin da na ɗauka a rayuwa. To amma wani sai ka ga shi baida wannan haƙurin. Ka yi haƙuri ka ɗauki rayuwa a yanda ta zo maka kawai shi ne mafi a'ala domin shi ne za ka kai inda kake so ka kai. Amma in ka ce za ka sa ma kanka damuwa, depression ma sai ya zo ya buge ka, ka kasa zuwa inda kake so kaje. To amma haƙurin nan shi ne matakin da zai kai ka inda baka taɓa tsammani ba. Yanzu ina so in ba ka misali kamar irin su Manduna da kuma Slanka. Su wa'innan mutane suna da haƙuri. Wa'innan mutanen in ka ji suna ba ka rayuwan yanda suka yi rayuwansu ko yanda suka ƙare ƙe karatu wannan abin sai ya burge ka. Kaman wa yanzu wannan malaminmu wanda ake ce ma Ibrahim Lawal Mai Elsa da ya tashi abin da ya fara yi yana so ya je makaranta to amma kuma gidansu talakawa ne. To ta ina ya fara? Ya ɗan samu wani ƴar ƙaramar sana'a ya fara yin wannan sana'ar da wannan ƴar sana'ar da ya fara ya je ya ɗan samu abin da zai samu a hannu ya je makaranta. Da ya je wannan makarantar su kai magana akai maganan zai kashe kuɗin registration naira dubu kaza. Wannan kuɗin registration ɗin da zai kashe ya dawo ya yi lissafi yana gama yin lissafin shi gabaƙi ɗaya ya haɗa ya ga zai kashe naira dubu ɗari da hamsin. A wannan dubu ɗari da hamsin din kuma shi bai da ita fa amma saboda mai hikima ne sai ya samu wani ya je ya ci bashi. Wannan bashin da ya ci naira dubu ɗari da hamsin ya tsaya ya yi lissafi a daidai nan da wata biyu ko wata uku zan je in biya wannan bawon Allah bashin shi. To amma sai ya ce fa ya kamata shi ma ya nemo matashin wuya saboda in ya dawo ya kwanta ya ringa tunani mai kyau ƙwarai da gaske ma kuwa.